Ajiye kuɗi yana da matuƙar mahimmanci domin yana taimaka mana wajen shirya makoma. Abu na farko shine ka ware wani kaso na abin da kake samu kafin ka fara kashe kuɗi. Ka guji siyan abubuwan da basu da mahimmanci, sannan kayi kasafin kuɗi domin kasan inda kuɗinka ke tafiya. Koda kaɗan kaɗan ne, idan kaci gaba da ajiye akai akai, zai tara ya zama babban abunda a.

Ni zan zaɓi zama a babban birni, dalili kuwa shine akwai damar samun aiki, kasuwanci da ilimi fiye da ƙauye. Haka kuma, akwai asibitoci masu kyau da hanyoyi, duk haka rayuwa a babban birni tana iya zama mai tsada kuma yana da yawa, amma idan aka kwatanta da ƙauye, ina ganin damar cigaba da bunƙasa rayuwa tafi yawa a babban birni.

Ni na fi son shinkafa dalili shine ana iya dafa ta ta hanyoyi daban daban kamar jollof, fried rice ko farar shinkafa da miya. Haka kuma tana da sauƙin samu kuma mutane da yawa suna son ta. Kaman tuwo ma abinci ne mai daɗi musamman idan an ci shi da miyar kuka ko taushe. Duk da haka idan zan zaba ɗaya zan zabi shinkafa.

A ganina, karin magana gishirin magana ne, saboda yana ƙara wa magana ikima. Idan mutum yana amfani da karin magana daidai, yana sa saƙonsa yafi sauƙin fahimta kuma yafi jan hankali. Haka kuma, karin magana yana nuna ilimin da al'adun Hausawa. Saboda haka, karin magana yana ƙawata zance, kamar yadda gishiri yake ƙara daɗin abinci.

A wurin mu ana kula da sabuwar mai jego sosai. Ana ba ta abinci mai gina jiki da abin sha mai zafi domin ta samu ƙarfi. Haka kuma ana taimaka mata wajen kula da jariri domin ta samu isasshen hutu. Iyali da makwabta sukan ziyarce ta su ba ta shawarwari da taimako. Ana kuma tabbatar da cewa tana zuwa asibiti idan akwai buƙatar duba lafiyarta ko ta jinjiri.

A gidanmu, muna tabbatar da tsabtan ruwan sha ta hanyoyi daban-daban. Muna tafasa ruwa ko kuma muna amfani da tashe ruwa idan ya zama dole. Haka kuma muna adana ruwa a cikin kwalaye ko takuna masu tsafta tare da rufe su sosai domin kada ƙura ko ƙwari su shiga. Muna kuma wanke kayan da ake ɗiban ruwa akai akai domin kare lafiyar iyali.